Yaya na ke ajiye kuɗi? Hmmm, na ajiye kuɗi a gudayawa. Yanayin da na ke ajiye kuɗi, idan kuɗin da ba yanzu na ke so in aiki da shi ba, na san kai na zan iya kashewa, so zan ba mama na ta riƙe mun ko kuma in sa shi a monie point account ɗina. Anan na san kanan ni in aiki da shi sai na shiga na yi login. Amma kaga na ba mama na kuma kananan in tambaye. In zan kashe shi, baran kashe shi hakan ga amman ba because sai na ce mata to ga abun da zan yi da shi. Yana taimaka ni ma ina rage kashe kashen kuɗi. Amma idan na riƙe na kai na kaiii, na kan iya kashewa ne, abu kaɗan na kashe, abu kaɗan na kashe. Gashi kuɗi in kana dashi, ƙaiƙayi hannu na yake mun. So kawai in kashe.

Me na ke yi lokacin da ruwa yake zuwa? To, in dai ruwan sama ne, ina tarafa wa me yakai ruwan sama daɗi. Zan tara ruwan saman nan in sha in ajje ma lokaci sanna in sha. In wannan ya kare wancen zan sha. Zan tara roba ne, drum ne, mishauna ajena nafison ruwan sama. To ina tarawa fa wo me yake yi a lokacin ana ruwan sama. Zan tara hankalin na na gun. Sai dai na gama tarar ruwan sama, nima abune zan yi tayi. In ana ruwa ne zan jiwai ina so inyi kullum fim. To sai in sa earpiece ina lokacin in iya kallo. Sai in sa in zauna in yi ta kallon ana ruwan sama. Kasan wani abu akwai daɗi ma idan kana kallo ma ana ruwan sama. Zakaji kai kawai, wurin yama daɗi yabada citta kawai. Gobe sheima na yau. To lokacin da ana ruwan sama tara na ke yi.

Ina yin kiran video ya baran yi kiran bidiyo ba. To, inada babban waya fa, smartphone. Smartphone inada babban waya baran yi bidiyo, kiran bidiyo ba. To kaga mutumi duka abokina da mukayi kwana biyu bamu hadu ba zan kira shi bidiyo call in ce to mu dan gaisa mana ko budurwa na ma zan kira ta bidiyo call in ce to na tafi makaranta, zan ce kwana biyu fa. Ina missing dinki. Sai da turumin muyi bidiyo kol, muyi bidiyo kol, ita an kala fiska ta. Ko mamana ma na ta fi in ce to, kuma wannan suka yi ta babban waya ta. Haka suka sa data, ba su san abubuwan ba. Tun jimakan kwana na tana gida. A'a, hanya mamana kira ta bidiyo call. Sai ta hadani. Na kira bidiyo call sai ta hada mu tare muyi muyi bidiyo call. Kalla kanni na, kalla maman na, kalla babana. Ina bidiyo call sosai.

In na rubuta kashe kuɗi a aiki, ina kashe, na rubuta. Ina aiki da shi na rubuta. Ina na nayi mene ina rubuta shi duk na kashe ne, na yi mene duk an rubuta shi. Dan meyasa ban rubuta kashe kuɗi ba? Ooh! Ana kira shi turanci record. Ina da record dina turanci, I have my record. Ina aiki da record dina da komai anayi da dokoki inba kabi dokoki ba to, ya faru wani kaina kona gun aiki. Ina rubuta, ina mission shi akwai record. Na aje record din kashe kashe kudina gun aiki kudi kudi yakan iya batawa ne to inbaka rubuta wannan ya kai dashi wannan, haka kaɓata lissafi. Lissafin ba za ta taɓa haduwa ba.

Ina ba da ra'ayi abu na yake, hanya da yawa. Inda aka tambaya zan ba da ra'ayi na. In an tambaya an ce kaza an kira ni in kuwa an yi mini ina da magana. Sai in ɗaga hannun ko kuma in jawo hankalin shu supervisor namu sao in ceto ni ina da magana. In abu ne bai mun ba zan faɗa in wanene ya taba ni zan faɗa. In ma na da suggestion ne, yana mun ƙari ma'ana. Na ga wani abu bai kamata ya zamana haka ba na son kawo wani tsari daban. To zan ɗaga hannuna in ceto ni ina da magana. Gara wahala Amina kuma ya yake ina faɗa in wanene ko ogane mara kanshi zan faɗa. Don kowa ma yaji ƙarin gano ana dukewa in ma menene ya yi a faɗa, in wanene ya yi a faɗa, in wanene ya yi kuma ƙara faɗa. Ana jin sulhu mun mun dai kamar dai.

Wanne irin kiɗi nake son ji? Kai hmm. Ni kiɗi indai waka yayi daɗi zan ji kowanne kiɗi ya hau. Amma ka ga ana ce Af-Afro, Afrobeat, Afrobeat ɗin nan, ina son Afrobeat. A'a, na yi wa Afrobeat ne ina so. Sesa nake son su Bella, su Omah Lay, su Fola, su Luna. Na so ai kidan Afrobeat na. Sai kuma sometimes ne nakan son hip hop, hip hop ɗin nan. Akwai mamen nake ji hip hop. Na ji su, eh, Dre, na ji su D-Dax, na ji su Lil Baby, na ji su, ina ji su, wa, wa, Slikkesh, waye, waye, duk ina ji waƙar su. Suma ne, nakan so hip hop, nakan so abubuwa Afro.

Na iya kunna wuta, na iya kunna wuta. Wuta murhu kake nufi? Ina kunna wuta murhu na kunna, dafa wannan na ke so. Mukan yi wutan bolb. Minti nawa ne da turanci ana ce on and off. Nakan kunna. Kaman wuta murhu nakan kunna, gawayi nakan kunna, in gas ne nakan kunna, in ma electric nakan kunna. Ko wane kalan wuta na kunnawa. In ma na bolb ne ina kunna wa, in ma na torchlight ne ina kunna wa, in ma na koma meye ne ina kunna wutan. Wutan dafa abinci, wuta murhu itace, hura wuta da itace hmm, ina hurawa in dafa abinci na. Nakan yi akwance inci, in na gida ne ma in dafa inci inci, shikenan.

To gurin mu dai a gun aiki shine mu samu muyi aiki tare da kowa da wani duk wanda yake cikin aikin da muke yi. A yi a rabu lafiya ko a yi abinda ya hada mu mu samu muyi, mu a ci binne shi. Kada zamana mun zo wa da kai zamuyi aiki kamar ba daya ba. To amma idan mun samu haɗin kai, dai mun, mun iya mun, mun iya mun a ci gaba da ya. To amma kuma abubuwa dayawa na gabanmu. Wannan son kai kuma shine awon, abubuwan da muke nemawa. Fan na son kai, bawon son kai, ƙanan son kai ma tam. Shi ma wani abu ne.

Ina sha ka ta lokacin hutu na dama, an yo yi dama dayewa. Na samu lokacin da fita, jin samu refila, refila shop ne, si refila. Sai in zauna in sha hutu na lokacin hutu ka in sha kance Malaysia dama na wani zashi. Dakina in sha, in da kebi sai in yi workout in, dan yi suma pushup. Sit up in yi sakadan, sai in tashi in tashi haka in yi. To yanayin kashi lokacin hutu na ya danganta da inda nake, in ina gidane da ni zanyi wadannan, na wa yake da ni za su yi ma abu wari a.